Inda nake sadarwa a wajen aiki, ina sadarwa ne ta hanyar tura saƙo a waya, saƙon gaggawa ko in tura saƙo a WhatsApp. Muna da group na wajen aikinmu inda muke tura duk wani saƙo mai mahimmanci ko kuma tunatarwa ko kuma wani abu da ya kamata a gudanar da shi a ma'aikata ko kuma gaɓenmu. Muna amfani da wannan dandamali wajen tura duk abin da ya dace sannan kuma in abu ne na ujila ko kuma na wanda ake sauri sosai, nakan yi kiran waya ko kuma na tura message ɗin gaggawa ko kuma na tura ta email. Dukdai ya danganta. In kuma dai duk wannan bai yiwu ba, in wanda na kamai yanzu ina son personal in kira wani, zan iya aika yarona ko masinja na wanda yake ofis ya je ofis ɗin wanda nake nema ko kuma wanda nake so na gani ya je ya kira mishi.

Eh gaskiya ina jin tsoron, gaskiya ina jin tsoron ƙwari, musamman ƙwari masu cizo ko kuma ƙananan ƙwari masu cutarwa kamar su sauro. Haka kamar sauro idan ya cije ka zai shafa ma malaria ya sa ka kai ciwo zazzabi da sauransu. Irin wannan ƙwarin toh gaskiya ina tsoron su. Shiyasa nake rufe ko'ina a gidana, nake rufe wu try guyndogi, ƙofofi, labule na dinnan su sauke su saboda irin waɗannan abubuwa ko kuma girgiza haka. Shima bana san shi musamman wane zubin zai iya faɗa ma cikin abinci ko ruwa ba ka sani ba ka je ka yi amfani da shi ko ka ci ya sama wani cutar da ba. Duk da irin wannan musamman sauro da kuma irin abubuwan da suke tusawa, wanda zai iya janyo muka wani cuta wanda baka sani da shi ba.

Eh ina shuka tsire-tsire a gidana. A cikin gidana a takarshen bayan gidana ina da wani wajen da nake bi inda nake shuka tsire-tsire kala kala. Duk wani abu da nake bukatan shi ina yin kiwo a wajen da kuma tsire-tsire. Abin da na kiwata, wani zubin suna zuwa cikin tsiren nan su dinga ci. To shi ya sa wani zubin ma na daina. Na ware masu gefe da gefe nan tsire-tsire nan kuma wajen kiwo.

Eh ina son ɗakina yayi haske in ina ciki musamman ko da rana amma inda daddare ne nakan kashe kowane fitila sai in kashe barkaramin fitila wanda bai da haske sosai. Saboda idan na bar fitila mai haske yana kashe mun ido kuma yana damuna sosai in ya hana ni bacci. To sai in rage fitila in sa wanda bai da haske sosai wanda hasken shi bai wani yawa ba da daddare kuma in ba haske gaba ɗaya sai inji bacci ya zo mun in ban shirya ma ko wane abun nan haka. Na dai riga na saba kowane tsari duka ina yi. In ina yin aiki zan bar fitila na in kunna ta haske sosai in kuma bana aiki ko kuma ina so in kwanta na huta sai in rage hasken shi.

Abincin da yake sa ni na ji daɗi shine in ga abinci cikin tsafta da kuma kyau a ido da ƙanshi haka. Toh yakan sani jin daɗi tun kafin naci wanna abinci ballantana inga kalan abinci da nake so ne kamar shinkafa da miya ko kuma abinci wanda yake baida nauyi haka sosai wanda bai cika ba kamar irin su tuwo ba haka ko abincin gargajiya ban cika son abincin gargajiya ba ko a misali inga chiefs da kwai shima inason sosai yanamin daɗi sosai inason inga naci chiefs da kwai yana min daɗi sosai wannan abincin shine abinci na biyu dana fi so bayan shinkafa da nama da miya shine chiefs ne abinci dana fi so.

Ina kiyaye kalman sirri ne ta hanyar rubutawa a wani waje na musamman wanda na san waje ne wanda ni kaɗai nake ga zan iya gani kuma ina yin cancanza kalmomin sirri na lokaci bisa lokaci saboda gudun matsala. Kuma ina ƙoƙarin wajen rikewa kar in manta abin da na sa saboda idan na manta na mance da abu mai mahimmanci da wanda bai kamata in manta ba. Sai kuma ina yin ƙoƙari wajen ganin na rubuta shi a wani waje inda koda na nema ba zan sha wahala ba zan samu oda in case na manta.

Wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Ina so naga ina yin wasa da ƙwallon ƙafa ko kuma naga ana bugawa ko wucewa zanyi. In naga ana buga ƙwallon ƙafa na kan tsaya wani ragun ɗan kalla saboda haka ina samun farin ciki. Ina tunawa da abubuwa da dama in naga ana kallon ƙwallon ƙafa. Ina tunawa da abubuwa da dama tun lokacin yarinta ko aike na a kayi. Nakan ki zuwa aiken tsaya sai na gama ƙwallon ƙafa sannan inje.

Ina ta fatar da ingancin aiki ta hanyar sauraron bayanan bayan fage ta wajen wanda nema aiki ko kuma wajen wanda ya bani aiki domin in ji ya yi miye ra'a yin shi aikin yayi ko kuma bai yi ba. Idan ya yi sai in ƙara kokari in ƙara ci gaba. Idan kuma ya yi ta bani godiya, sai in ƙoƙari wajen gyara abubuwan da ba su yi ba a nan gaba. Hakane ke yi kowane aiki idan an kawo min, zan ji kokari in tambaye mutum ya yi aikin didi, in ya yi didi to zan ƙara kokari in ci gaba da yin haka. In kuma ya ci biya ba ko ya faɗa min wani matsala, ba zan ga julefin shi ba, zan ƙoƙari in gyara ne.

Gaskiya bana sanya safa kullum. Nakan sanya safa ne lokacin da na sa takalmi mai koba, ko kuma idan na jezanje wajen aiki na yi shirya na sauri gama wanka ko kuma lokacin sanyi. To lokutan nan ne kawai nake sa safa amma ba ko da yaushe ba gaskiya nake sa safa. Amma dai ina yawan sawa kuma ina jin daɗin sawa yana taimaka min sosai a abubuwa.